Eh ina tafiya da sauri. A koyaushe nakan tafi da sauri idan ina da uzuri a gabana ko kuma ina so in je inda nake so da wuri. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa nake tafiya da sauri kuma wannan saurin yana taimaka min sosai.